Yaya kake bikin ranar haihuwarka? Yanda nake bikin rana haihuwa na, ina tara mutane ne a yi murna, a ci abinci, a sha kowa.

Menene abincin da kake finso? Gaskiya na fi son shinkafa da wake da mai da yaji, wani zubin kuma shinkafa da miya.

Menene babban nasarar da kuka samu a aiki? Gaskiya mun samu nasarori da yawa. Babban nasarar da muka samu shine, da aka zo competition muka fi kowani kamfani.

Yaya kake shaƙatawa lokacin hutu? Eh ina shaƙatawa ne da ƙirin lemuka masu daɗi haka, da kuma ɗanyar da dai abubuwan da ba za su wannan ba gagara.

Wane gidan abinci kake finso? Gaskiya na fi son Bakery saboda irin kayakin fulawan nan ina buƙatan su sosai dan suna mun daɗi.

Wane irin fim kake son kallo? Ina son kallon fim din yare na kamar Hausa fim da kuma American fim. Saboda shi American fim ina jin Turanci, shi kuma Hausa fim yare na.

Menene abincin da kake ci da safiya? Eh, ina shan koko da ƙosai ne da safe saboda koko da ƙosai yana da ɗadi.

Yaya unguwar ku take? Eh, unguwar mu gaskiya very excitement. Tana da matukar daɗi babu wayensu matsaloli a unguwa.

Kana riƙe lema lokacin ruwa, eh ina riƙe lema lokacin ruwa kaman zan fita yin wani abu ko kuma in zani masallaci to ina neman lema.

Me kake shirinyi a ƙarshen mako? Eh, a ƙarshen mako gaskiya ina shirine na hutu da abubuwan da suka kamata.

Kana fatan samun cin yawa? Eh to gaskiya bana fasan samun cin yawa, saboda ita cin yawa ta.

Me kake yi da ragowar abinci? Eh, ina ba da ragowar abinci sadaka ne in ina cin abinci na rage. Dan nema almajiri ne na ba shi sadaka.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Eh, saboda yanzu gaskiya bamu da ruwan famfo kuma ba damuna ba ne. Don da ruwan rijiya muke yawan yin amfani.

Kana sauraron rediyo? Ina sauraron rediyo saboda irin jin su labarai. Haka kaman ma yanzu lokacin azumi ina jin wa'azizzikaa.

Kana fin son tufafin auduga ko silinki? A gaskiya tufafin auduga yaɗamfi saboda kamar lokacin sanyi na auduga kasa riga yana kare sanyi.

Kana rufe baki lokacin hamma? Eh ina rufe baki lokacin hamma saboda kar ƙuda ya zo ya shiga, sai na sa hannu, sai na toshe in ina ham.

Yaya ka ke neman izinin hutu? Eh, ina rubuta takaddane, saina tura ma oga, ince ina buƙatar hutu. In ya karanta ya gani sai ya bani.

Kana jin, kana jin tsoron kwari? Eh mana, ina jin tsoron kwari saboda kwari ai abun tsoro ne. Saboda yin sa in ka zauna gun su zasu yi ta cizo.

Yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? Eh, ina fitowa ne in nuna musu abin da ya fi dacewa a gun aiki, toh ka ga bara ra'ayina.

Kana buƙatar rubuta da sauri? Eh, kana bu ina buƙatar rubutu da sauri saboda yayin da an ana magana ina jima.

Kana cin citta a abinci? Kana cin citta a abinci? Eh ina cin citta a abinci. Saboda ita citta tana ƙara lafiya ne gaskiya, shi yasa nake.

Yaya kake magance kokekoki? Eh gaskiya, an kowa ya kawo ƙorafin shi, ina dubawa ne, sai naga yanda ya dace, sai na makowa wannan abin da ya.

Kuna yin wuta da itace? Muna, muna kunna wuta da itace saboda kunna yin wuta da itace yana da amfani.

Yaya kake, yaya kake gaishe wa mutane? Ina zuwa ne, ina ce masu assalamu alaikum. Suna amsawa in ce ya gida, ya aiki, ya iyali.

Kana son ƙwallon faɗuwar rana? Eh, ina son ƙallon faduwar rana. Saboda ƙallon faduwar rana zaka ga tayi girma sosai.

Wa yake kakkafa maka baya? Wanda yake kakkaɓaimin baya shine matana, in naga akwai ƙura sai in ce ta kakkaɓaimin.

Yaya kake taimakawa mutane? Ina taimaka masu ne da irin abun da suka zo nema in ina da shi in kuma banda shi in ce su.

Kana cire takalmi a gida? Ina cire takalmi a gida mana, in ban cire ba to ya zanyi, zan shiga da shi ko ina ne? Ina zuwa nake cire shi a ƙofa.

Kana yin motsa jiki kullum? Eh, ina motsa jiki kullum saboda ina zuwa buga ƙwallon ƙafa. To a lokacin kaga motsa jiki ne ai.

Kana yin addu'a kullum? Eh, ina yin addu'a kullum. Saboda yin addu'a yana da matuƙar muhimmanci saboda Allah ya kare mutum daga shi.

Kana iya dafa abinci? Ina dafawa man, kaga kaman indomie da ƙwai, zan dafa na lamushe kayana ko kuma na haɗa tea.

Kana fin son zama ko a tsayuwa? A'a, zama dai saboda zama yana da daɗi amma tsayuwa mutum gajiya yake. Gwara dai zama.

Kuna sa yunifom a wurin aiki? A gaskiya ba mu sa yunifom kowa da kayan shi yake zuwa ya fara aiki.

Yaushe kake cajin wayarka? Eh gaskiya ina cajin ta da daddare ne. Ina cinye in zan kwanta, ina sata a fawa bank ko in an kawo.

Wane malami kake fin so? Gaskiya ina son malamai daban daban don ina son Malam Usman Kaduna, ina son Malam Aminu Daurawa, ina son Sheku Muti.

So nawa kake share gida? Ina share gida sau uku ne, ina share gida da safe, ina share gida da rana, ina share gida da daddare ko yamma.

Yaushe kake cin abincin rana? Eh, ina cin abincin rana. Misalin ɗaya da rabi ko biyu haka saura lokacin cin abinci na ke kenan.

Wane launin tawada kake amfani da shi baƙi mana? Ai, launin tawada baƙi shine wanda ya fi kowace tawada daɗi.

Kana iya yin iyo? Ina iya yin iyo, idan na shiga ruwa kawai zan ɗan yi iyo, in gwada in ta yarfa hannuna, dan yana da.

Wane aikin gida kake yi kullum? Ei gaskiya ina yin ayyuka daban-daban a gida saboda suna taimaka mun ga wun yayi.

So na so nawa kake ƙidaya kayyayakinka? Ina ƙidaya kayyayakina ne kaman so biyu da safe da yawa.

Yaya kake kiyaye kalmar sirri. Eh kalmar sirri ina adana tane, na ɓoye dan bana faɗama kowa saboda tana da matuƙar amfani.

Yaya kake ajiye kuɗi? Ina ajiye kuɗi ne a cikin asusu na na banki, ko kuma inna zo ɗaki na ɗaga littattafai na ajiye.

Wane launi jakar ku ta kuɗi? Launin jakar mu ta kuɗi shine kamar baƙi haka, saboda launin baƙi yana da amfani.

Wanne irin sabulu kake amfani da shi? Eh, ina amfani da sabulu wanda ake kiran shi da Classic Soft. To don sabulun yana da daɗi.

Kana sabunta shirye-shiryen kwamfiyuta? Eh, ina sabunta shirye-shiryen kwamfiyuta saboda abubuwa da suka.

Kana fin son kofi ko shayi? Ai na fi son shan shayi gaskiya akan kofi, saboda shi kofi yana hana bacci ne wani lokaci.

Yaushe kake cin abincin dare? Ina cin abincin dare ne bayan isha, lokacin inna dawo daga ko ina sai na.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Eh aka kawo aikin, sai na siya, na duba shi da kyau. To shine zan tabbatar da inganci.

Wani app kake amfani da shi don sakonni? Eh, gaskiya app ɗin suna da ɗanyawa ina ɗan dudduɓawa na gani ya yasi.

Menene abun da ka ke yi don nishaɗi? Eh, ina yin abubuwa daban-daban saboda nishaɗi gaskiya suna taimaka musu.

Yaushe kake kwana kullum? Ina kwana ne kamar dadaddare misalin sha dayada rabi haka ko karfe sha biyu.

Kana fin son shinkafa ko tuwo gaskiya nafi son shinkafa. Wani zubin da tuwon shinkafan shi ma ina so.

Ina ka ke tofa miyau. Eh, ina tofa miyau ne a tissue haka ko kuma na je dustbin sai na tofa a ciki.

Kana shan magani kullum? Eh, ina shan magani kullum, da shan magani kullum yana taimaka min sosai.

Kana sanya bel kullum? Eh gaskiya ba kullum ba, sai dai in na saka wando me bel, sai nai ƙoƙari na saka bel.

So nawa kake yanka farce? Eh, ina yanke farce ne kaman a sati so biyu haka, saboda ni bana so ya taru.

So nawa kake guga harƙori haƙora? Ina goge haƙora na sau ɗaya ne lokacin da na tashi bacci da safe. Ina buga.

Wane lokaci na share kara kai kifinsu? Na fi son karshen shekara gaskiya, saboda karshen shekara yana da daɗi sosai.

Wacce hannu kake amfani da ita? Ina amfani da hannun dama ne, saboda hannun dama yafi karfi gaskiya da shi nake amfani.

Yaya kake tafa? Ina yaya kake tafa? Ina yintafi ne da hannu biyuma na intat tafa.

Kana biyan kuɗi ta waya? Ina biyan kuɗi ta waya saboda biyan kuɗi ta waya yana da daɗi, ba sai ka je ka bi layi ana cutar raini.

Yaushe kakeke huhutawa awurin aiki? Eh gaskiya ina hutawa awurin aiki ne lokacin da na yi aiki na gaji irin da rana.

Menene kayan ci ci-ci-cici da ka ke finson? Ga sunan da yawa akwai su apple, su gwanda, su mangwaro.

So nawa kake duba saƙonni a aiki? Eh, gaskiya duk lokacin da saƙonni suka zo ina ɗan dubawa in naga be da yawa.

Kana raba ayyuka ga wasu, inde aiki yamin yawa ina rabawa ga wasu. Ina ɗan babbasu saboda su taimaka mun. Su ma na zuba haka.

Wane irin takalmi ka ke fin so? Eh, gaskiya ina son takalmi ne soft ciki da nake sa zai rufee mun gaba ɗaya.

Kana iya tuƙin mota? Eh mana ai ina tuƙa ma mota ba ma ina iyawa saboda motan na da daɗi gaskiya.

Kana musafaha da mutane. I mana musafaha ai yana da matuƙar mahimmanci a addininmu saboda kuna gaisawa da mutum ka ba shi hannu.

Wani launi ka ke fim so? Ina son launi fari gaskiya, sai ja. Wannan launukan guda biyu ina matukar son su gaskiya.

Kana sanya tunatarwa don ayyuka sosai ma saboda kangon tunatarwa yana da matuƙar amfani a maida hankali.

Nawa bokiti kuke dasu a gidan ku? E, bokiti guda uku ne gaskiya. Akwai na ɗibo ruwa, akwai na wanka, da na wanke wanke.

Yaya ka ke magance matsaloli a aiki? Eh, to gaskiya ina zama ne naga matsalar ta ina ta faru sai na tsayar da ita.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? Gaskiya saboda in dai nameda hankali a lokaci nake kammalawa, banawa.

Kana iya tsalle a igiya? Ina iya tsalle a igiya. Ai ni balliti bane, siriri ne. Ta guje-guje ina yi ma.

Waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? Gaskiya kayan aikin da muke amfani da su daban daban ne, suna da yawa litattafai daban.

Yaya ka ke jin hayaniya? Eh, ina jin hayaniya ne safa safa saboda gilas din windo na da ƙofa na ba sa bari ina jin hayaniya.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? In ana ruwa, ina natsuwa ne wani zubin na yi aduwawi kawai saboda ni ma tasa.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? Kyautar da nake son bayarwa bana so wadda hannu hagu zai ga na dama sai.

Ina kake ajiye hotunan wayarka? Eh, hotunan wayana ina adana su ne a galari na shishshirya su daban-daban.

Kana fin son fensir ko alƙalami? Eh, gaskiya ina son fensir, saboda fensir yana da daɗin aiki.

Kana raba abincinku da mutane? Eh mana to taya zakaci abinci kai kaɗai mutane sun gani. Ai rabawanda zakayi, shine zaka samu lada.

Wane irin ƙasa gidan ku yake da shi? Eh gaskiya launin ja ne da baƙi saboda akwai fenti a jikin shi.

Yaya kake son zama? Ina son zama mutum mai kirki kuma mai mutunci, mai kima da kamala.

Kana rera waƙa, lokacin wanka, bakai ta yanzu waƙa ina wanka gaskiya bana yi, don ba al'adan mu ba ce.

Kana zuwa aiki lokaci daidai? Eh mana, ai ina zuwa ne da wurwuri saboda ina riga mutane da yawa zuwa gun aiki.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? Maida hankali da tsayawa ka duba yaya kasuwancin yake ci.

Kana iya busa tsaki? Eh mana, ai in ka zo kana busa tsaki za ka ga duk ƙura irin tana fuffuta a jikin shi.

Kana ba da shawara a aiki? Ina ba da shawara, shawarori ma da yawa ma saboda ci gaban gun aiki.

Wayarka na cika ajiya eh mana tana cika ajiya saboda akwai wanda nake ƙwarewa na ajiya.

Kana amfani da sauro net? Eh mana! Ina amfani da net saboda, saboda sauro kai ya zo ya namu kuka ko ya cije ni.

Kana cimma manufar tallace-tallace? Eh mana, ina cimma manufar tsallace-tallace saboda manufata na da.

Kana iya gabatar da rahoto, eh gaskiya saboda gabatar da rahoto yana da daɗi sosai gaskiya.

Kana cin salati? I mana, ina ce. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid.

Kana zuwa wurare da wuri ko daga baya? Da wuri nake zuwa, ina riga mutane dayawa zuwa, saboda banaso abani.